Ina kwana a check arana da dare nake kwana. Idan zan yi bacci sai hgan na kwana da dare. Na dawo daga aikina sai na ci abinci kuma sai na sha ruwana, na yi tari da iyalina sai hgan na je na kwanta da dare nayi bacci. To bacci ake kira kwana kamanka kwana a gida ina. To ni zan ce ina kwana a gida kullum da dare.

Ai a gidan mu muna wanke tufafai ace ko wanda rana. Idan muka yi abinci dole ka wanke tukunyan ka ai dole ne in ka yi abinci ba za a ce wai ka bar tukunya a wurin ba, ba ka wanke tukunya ba. To tufafen mu gaskiya ni zan ce ko wanda rana muke wanke tufafi. Ace ma a rana kamar sau biyar saboda idan ka yi abinci dole ka wanke tukunyan nan. To ai ba za ka iya bar shi sai ka zo ka sake yin abinci a sama ba. Ai ba za ka iya ba. Ko? To mu dai ko wanne rana muke wanke.

Eh a wurin aikin mu ko, ni ina rubutun kashe kuɗin aiki kaman in aka bamu kuɗi ko mutum ya siya abu, ni nake rubutun, ni nake ajiyan kuɗin, ni nake sawa a cikinnn takadun takaɗun kuɗi. Shi ne takadun albashi to shi shi ne muke rubutu. Sai ku gan na rubuta sai na ajiye, sai na gaya ma kaman ogan mu na ce me toh ga wannan ya siya abu kuma na rubuta.

Gidan abinci da na fi so shi ne idan irin su lemu in nan irin su kayan da yake sa jiki irin su alehu lemu irin su mene ake kiran abun nan ma na manta kun gan ko wallahi na manta dosan nan me ake kira abun nan ma to irin kayan da na ke so ke nan ace lemu ace alehu ace irin su kayan ganye eh han kayan ganye-ganye in nan kayan da zai baka jini a jikin ka irin kayan da na ke so ke nan wallahi ina san ni bana cin abinci iri-iri bana cin abinci kala-kala na cin abinci mai kyau.

To bari in tuna ɗaki, ɗaki na ba ma maganan tuna ba. Ɗaki na ina share ɗaki na sau biyu. Da safe idan na tashi ko sai ku ga na share ɗaki na naje aiki. Idan na dawo, kaman akwai ƙura, ko akwai mene kaman ƙananan datti da ka ci abinci. Sai in share ɗaki ɗin kamin in kwanta. Ni gaskiya ko ba na son in gan ƙasa a ɗaki na. Idan na gan ko ƙasan kaɗan ne, to wallahi ba zan ji ɗadi ba. Zan yi ta haushi sai na share gida ɗin nan kamin in huta.

Eh sosai ma ina son karatun littattafai. Ina son karatu saboda an ce a duniyan nan karatu shi zai taimake ka. In ba ka karatu ai to ba za ka je gaba a duniyan nan ba. In kana so ka gan kanka a gaba da mutane to dole ace ka yi karatu. Saboda in ba ka yi karatu ba ai wallahi abin ba zai yi maka taimakon da za ka so ace ma kana da mahimman kanka ba. Ai kai ma ba za ka zama mutum mai mahimmanci ba.

To ni nake kafafa ma kaina baya. Ai ba wanda zai kafafa mun baya, hannuna zai iya kai bayana sosai. Hannuna zai iya kai bayana idan zan yi wanka, zan kafafa bayana. Amma kamar idan bayana na mun kaikayi ko sai kugan na kankara baya na, na kakkafa baya na sai na ko in gaya ma 'yar uwana ko ɗan uwana kamar yayana ko sai in gaya masu to don Allah ku taimake ni ku kakafafa mun baya saboda baya na na kaikayi.

Indan na tashi da safe ina cin abinci ina shan shayi da biredi. Eh saboda ace da safe idan mutum ya tashi bai kamata ka ci abinci mai nauyi ba ko abinci mai karfi ba bai kamata ba. Amma tsayin mutum na jikin ka, kana son lafiyan jiki ko to bai kamata ace ka ci abinci mai nauyi ba, ya kamata ace ka ci abinci ba nauyi abincin da zai taimake ka ya gyara maka jiki to ni a ganina abin da na gani yana da kyau kiɗan a ci da safe.

Eh ina tafiya da sauri sosai ma. In zan je aiki wallahi ina latti. Ban san me yake sani latti ba. Ba zan yi karya ba ban sani ba. Idan zan je aiki sai kuga ina ta tafiya da sauri, ina tafiya da sauri saboda in kai da sauri. Dan bana son abinda zai sa ni in yi latti. Kuma idan kaman na yi latti zuwa aiki toh oga na wallahi zai yi min matsifa sosai, zai ce mun "Aike na gaya miki kar ki zo wurin aiki da latti." Amma ke kina zuwa wurin aiki da latti sosai kuma bana so. To gaskiya ni idan zan je aiki ina tafiya da wuri.

Eh muna da fanka a rufin ɗaki, kamar yanzun ma fanka na na yi amma baya surutu. Kun ga fanka na na da daɗi kamar yanzu akwai zufa wallahi. Da dare ne fa yanzu na kuma ina gida amma akwai zufa. Zuffan ma ya yi mun yawa to dole in kunna fanka. In ban kunna fanka ba to wallahi ba zan iya zama a ɗaki ba. Dole in zauna kuma waje akwai surutu. To ai gara ma sai in zona a ɗaki idan kunna fanka na sai ina ta jin fanka yana ta huhurani.

Ina farkawa kullum a rana karfe biyar. Eh, karfe biyar ko to shine ke farkawa da safe saboda in don yi aiki kaman in dafa abinci ma iyalan gida na, in yi wanka, in gyara motona, in yi wannan da wannan kaza da kaza kaman ku ganna ce to bari in je aiki. To karfe biyar nake tashi saboda kar in yi letin zuwa wurin aiki. Kaman lokacin da nake makaranta to ina tashi ace karfe shida, karfe shida nake tashi amma to yanzu da mutum na aiki kuma kana da iyalin.

Eh ina siyan kaya a yanagi zo, ina siyan kaya sosai kaman idan zaka saya kayan abinci idan zaku siya mene? Manja eh sai ku je yanagi zo ku siya kayanku. Ko idan za ku siya kuma yana da araha ni abunda na gani kenan ko kayan dai yana da araha a yanagi zo. Idan za ku siya kaya sai ku je yanagi zo ku siya kayanku sosai sai ku siya kayan abinci kayan abinci dai ya don fi araha a yanagi zo sosai gaskiyan kenan.

To, ba ma kowane rana ko kowane lokaci na ke amfani da wutar lantar ba. A wannan zamani wa yake amfani da kuɗan da wutar lantarki. A zamanin nan, ai ko ku ma ma kun san menene wutar lantarki. Lantor a ce lokacin da muke ƙanana da iyayenmu ma suke ƙanana ake amfani da lantor. Yanzu da akwai wutar sama, akwai wasu wuta da yawa, akwai kayan nan da kayan nan. Gama mai ake kira wannan wutan rana, solar ake kiran shi da turanci. Ai kun san shi. To shi muke amfani da shi.

Eh ina kunna soron baturi sosai kaman da dare idan zan yi bacci sai ka gan nasa soron baturi na yi kaman a ce mi nema jiya ko jiya ne ko yaushe nema muka sa abun nan jiya ne ko shekaran jiya mawallahi to ranan muka yi abun nan ni da waye ma ni da ƙawata ce ma ko waye mweye sunanta mawallahi to ita ni da ita muka yi kayan.

Ai dole ma mutum ya raba ayyuka da wasu. Wallahi ba za ka iya yin ayyukoki kai ka dai ba a duniya nan. Ko da wurin aiki ne, ko da a gidanka ne, ko da ko wanda wuri ka je, ba za ka iya yin ayyukoki da kanka ba. Dole a ce kana ayyukoki da mutane. Dole a ce ka raba ayyukoki, ma wane da wane. A ce wannan ya yi ayyukoki da kai. Ai za ka gaji. Wai ni ba zan iya ba gaskiyan kenan? Ina raba ma kowa da kowa ayyukoki a gidanmu.

Irin yanayi da na fi so shine yanayin aiki. Wallahi ina son wurin aikina sosai ma, saboda wurin aikina wuri mai kyau ne. Za ku ga muna ta yin aiki da kyau, muna gyara wurare. Amma aiki wanda na bari ko bana son wurin aikin gaskiya kenan. Bana son ɗayan wurin aikina, saboda wurin ma suna ogana malam na, malam aikin mu kenan ko. Yana ba mu damuwa sosai gaskiyan kenan. Amma na bar aiki dinnan da malam din na ba ni damuwa.

Eh muna yin wuta da itace, ace kaman idan abincin ya yi yawa ko da ba za mu iya yin a cikin wurin abinci ba. A cikin wurin gas keken ko to sai gaban muka amfani da itace muka yi abincin. Kaman idan za mu yi abincin biki ko abincin mako ko mene ne da abincin da yake da yawa sai gaban muka yi a itace. To ni abin make nan bana son abincin itace saboda ba yi da kyau yana sa ciwo.

Irin fure da na fi so shine ana kiran shi "Rose fure". Ban san ko kuka san shi ba. Irin ja dinnan yana da kalan ja, ana launi na ja. Ana kiran shi "Rose fure". Irin fure da nake so ke nan wallahi. Ina son kamshin shi kuma ina son ka launi na shi. Sai ku gan shi ya mun kyau. Ina sa a ɗaki kamar yanzu ma ga shi nan a saman kujera na, na sa mai ruwa. Ina yin sati ɗaya sai ku gani ya mutu. To, dan sati ɗayan ya wuce kuma sai in sake siye wani ko mijina ya siya mun wani.

Irin abinci da yake sa ni inji daɗi shine tuwon doya. Ina son tuwon doya sosai. Chabbah laahi. Idan kuka ci tuwon doya za ku ji daɗin tuwon doya sosai sai a ci shi da miyan ganye ko miyan gyada ko ci shi da miyan tumatur. Wallahi daɗin ina son sosai to. Kuma ni ina son taliya, ina son wake, ina son ƙosai. Nidai ina son kaya sosai. Kayan da yake sa ni jin daɗi ko abinci ko ina son shi sosai.

To, ni dai irin apps da nake amfani da shi don sukuni shine WhatsApp, shine Instagram, shine akwai wani a waya na mai sunan shi Facebook. Irin su app da nake amfani da shi ke nan, sai kuga nayi amfani da shi ina ta dariya na, ina ta kalla ko ina ta magana da mutanen gidan mu. To wallahi irin kaya da nake amfani da shi ke nan. Kaman yanzu ma wallahi ina ta duba WhatsApp na, ina ta dube dube kaman mutanen da zan yi magana da su da mutane ma da zan gaishe su.

Ina kallon madubi sosai wallahi kun sani yarinya mai kyau ce. Ina da kyau na sosai idan kuka gani ai wallahi kuma za ku gaya mun wai ne yarinya mai kyau ce. Ina da kyau na, to ai mai kyau dole ta duba madubi san dari a rana gasken kenan ba wasa ba. Ko wucewa na ina duba madubi ko na sa jan baki ne ko zan sa riga ne ko mene ne ina son duba madubi sosai saboda in gyara kaina da kyau saboda in gan mene ke yi ka in je yi abin da bai yi kyau ba.

Idan na isa ofis na ko, farkon abin da, farkon abin da nake yi shine addu'a. Saboda ko ina ka shiga farkon abin da ya kamata ka yi a matsayin mutum shine ka yi addu'a. In ka yi addu'a sai in gaishe mutane. Gaskiyan ke nan ni zan yi addu'a kamin in gaishe mutum. Idan na gaishe mutane, kowa da kowa a wurin, idan na gaishe su a wurin aikina ko sai kun ga na doka kwamfutana sai ina ta amfani da shi. Aikin da oganmu ya bamu a rana din.

Eh ina duba tattalin kuɗi sosai ma wallahi. Idan aka bani ajiyan kuɗi ina duba sai in rubuta. To tattalin kuɗi ya kamata ace kana dubawa. Idan baka duba ba ya za ka san me kana ajiyewa, ya za ka san abin da za ka rubuta. Wai to na aje wannan, na aje wancan. Dole ace kana duba tattalin kuɗi. Gaskiya ne ina duba tattalin kuɗi ace. Eh ace sau biyu a rana ko? Eh sau biyu a rana ina dubawa.

Ni na fi son miya mai zafi idan zan ci shinkafa ko zan ci tuwo. Ina son miya na ma mai zafi mai tausa ba ma zafi kawai ba. Miya mai tausa, miyan ya mun zafi kuma yana tausa. A ba ni miyan asamun a kwano daga aka cire da wuta. Kuna cire miya daga wuta shi na ke so a bani. Ina son miya na zafi sosai ina ci. Idan miya ya mun sanyi gaskiya ba na so. Ban sani ba dai ma wansu amma ni ba na son miya mai sanyi.

Irin kayan daki da na fi so shine kayan masu kyau. Ina son ɗaki na kun san ni ina son tsabta. Na faɗi ko ina son tsabta ba na son kaya ya min datti a ɗaki. Ina son kayan tsabta ace an goga mun kaya da kyau. Kaya yayi kyau ɗaki na. Kuma irin launin da nake so a ɗaki shine launi na fari kuma launi na baƙi. Kaman kujera na kujerunmu fari ne. Kun ga in kun, idan kuka ga ɗaki na, ai za ku yi mamaki. Za ku ce "wu! Ɗakin nan na da kyau".

Eh ina amfani da kunnen waya kaman idan dare yayi ko ina amfani da kullen waya gaskiyan kenan saboda kamar yanzu da dare ne kuma ba wuta sai kugan nayi amfani da kunnen waya idan ba wuta, idan ba wuta kenan ko sai in kunna waya in kunna waya na sai in yi ta amfani da shi ina ta amfani da shi ina ta sawa mutane wuta a gidan mu saboda ba wuta an duke wuta kuma dare yayi.

Dangan takar mu da shugaban aiki na to in dai ce lafiya gaskiyan kenan, mutum dan wani lokaci sai yanuna muku yana son ku gobe yanuna muku baya son ku amma mutum ɗin ko me aiki ne, yana son aiki sosai, yana son mutane su yi aiki. Idan kana aiki ko to mutum ɗin zai soka sosai. Kamanni ina son aiki kuma ina son yin aiki mai kyau da aka bani. Bana cewa wai zan ce ba zanyi aiki da an bani ba.

Ina cin abincin rana karfe uku saboda ni in dan na ci na safe ko, kaman zai in ci na karfe, na rana karfe uku. Bana cin abincin yamma ko zan ci abu da yamma sai da in sha lemu gankiyan ke nan ko abarba. Kun san abarba ko? To sai da in sha lemun ko inci abarba shine ke ci da yamma. Amma da rana karfe uku nake, nake cin abincin rana na saboda bana so in yi kiba. Indan ka yi kiba ya yi yawa ba kyau.

To wallahi kuna so kuyi mun dariya kenan. Rubutuna bayi da ƙyau. Cab cab, rubutan bayi da ƙyau. Tun nake ƙarami ina ƙoƙari wai rubutuna yayi kyau. Rubutuna gaskiyan bayi da kyau. Ban san me yasa ba. Ni ina rubutu da hannu hagu. To ban san ko saboda rubutu da hannu hagu ɗin yake sa rubutuna kar yayi kyau ba. To ni dai ba zan san me zan faɗi ba. Gaskiya kenan amma rubutuna wallahi bayi da kyau, bayi da kyau sosai. Amma dai ina ƙoƙari ni nasan abu nasan ina da karatu sosai.

A rana ɗaya ina goga haƙora na gutun biyu, da safe da daddare ko da yamma ina goga haƙora. Idan zan yi wanka da safe zan je aiki ko ma ba zan je aiki ba ko ina zama a gida ina goga haƙora na saboda kab akinka ya yi wari kuma kar samu damuwa a bakinka. Na taɓa samu damuwa a haƙori wallahi sai da hak aka cire min haƙorina. Bana so in samu irin damuwa ɗinnan kuma a duniyan nan don ba daɗin ji za ka yi ta jin irin zafi ko.

Ni ko abinda na sani a duniyar nan shine idan kana so ka gina dangantaka mai kyau a kasuwanci to kar kai yi shi kusa da wurin da kake zama. Saboda akwai wani lokaci da na gina dangantaka mai kyau a wurin da kusa da nake wurin da nake zama. Layin gidan mu kun san wai kasuwar nan bai tafi da kyau ba. Wallahi bai tafi da kyau ba. Banji daɗi ba, ban samu kasuwa ba kuma ga kuɗina ya tafi. To yanzu da na fara kasuwa da nesa mutane ma da ba za su karɓi bashi ba to bana ba da bashi.

Wallahi ma sai da kuka tambaye ni maganan nan ko ina jin ƙyama gaskiyan kenan. Wane irin tambaya kenan? Haba dai. To amma dai tofa miyo a-a bayin gida mana nake tofa miyau ko a waje a ƙasa da zaka iya rufewa. Dan gaskiya bana so in na ga irin kayan ƙyaman nan yana ba ni ƙyama sosai. Ni irin mutum da bana so in gan abu na ba ni ƙyama ne. In na ga irin kayan nan to ranan a ce a rana duka ranan bazan ji daɗi ba.

Sosai ma wallahi ina son kallon faduwar rana sosai kamar yana sa ni ina jin ɗadi, yana sa mutum yana, yana saukar min da zuciya. Gaskiya kenan idan muka zauna a waje kamar yamma ya yi haka rana na tafiya sai muka zauna muna ta kallon faduwar rana. Ni da iyalan gina muna ta kallo, muna ta jindaɗi, muna taɗin mu a waje. Don zama a waje ma na da kyau a ce iyalanku.

Irin launi ta wadda nake amfani da shi shine launi fari. Launi ace ina da, ina amfani da launi guda nawa ma ga yanzu na sa launi baki ga ja kuma ina da takalmi da yake ja. Ina da wani kuma da yake baki. Ina da wani kuma ina da farin takalmi. Ina da farin takalmi kuma launi fari de amma ni gaskiya nafi son launi na fari sosai. Ina son launi na fari.

Eh, kujerun zalman mu yana da daɗi sosai. Kujerun zaman mu na gidan mu akwai daɗi. Idan nake zama ina zama kaman kujera da nake zama yanzu da shi ko, akwai daɗi. Zaku ji daɗin bayan ka. Yana da wani abu da yake taimake ka da ke baya. Akwai wani da yake taimake ka rike hannu, kuma akwai wani da yake taimake ka, ka sa ƙafan ka. Ina son irin kujeru dinnan saboda idan kana aiki ba za ka gaji ba, ba za ka ma ji jikin ka na yi maka zafi ba.

Sosai ma ina son doka hotuna sosai kaman ko ina zan ce ina doka wurin hoto, kai na ma ina doka ma kai na hoto ni wannan ina bana ma jira wani ya doka mun hoto sai kugan na ɗaga wayana na doka hoto na doka hoton kaina da kaina ko abinci ma idan zan ci ina doka hoto sai hugan nasa asu apps na ta sa mutane suyi dariya ko mutane suce mun nayi kyau ko mu yi taɗi da mutane ko mu aika ma mutum.

Ina cin abinci a wurin aikinmu. Aaa akwai wani wuri a bayan wurin aikinmu. Ana kiran wuri ɗin mama Iyabo. To wurin nake cin abinci. Matan na sayar da abinci masu daɗi. In kuka ci waken matan nan wallahi za ku ji daɗi. Idan kuka ciii taliyan matan nan ko kuka ci shinkafan ta ko tuwon ta, ta iya sosai. Nakan saya ma wani lokaci in kawo ma mutane gida.

Ina kwalla da gashi na da kyau. Inda na wanke kai na, ni bani da dogon suma ke nan gashi na bayi da dogo. To idan na wanke kai na, na wanke gashi na sai in yi kitso, sai in sa mai mai. Ko wanda rana ina sa ma gashi na mai kuma ina sa mai ruwa. Ance wai akwai kyau ka sa ruwa a gashin ka suman ka kenan wai yana sa shi girma. To ni ina sa in gan ko suman zai yi girma don gaskiya na gaji.

Gaskiya ban iya jimre wa maza fi ba. Bana iya jimre wa maza fi. Idan na ji ciwo ko ina jin zafin jiki ko abu na damuna wallahi bana iya jimre wa ma zafin. Sai kugan ina ta jujjuya wa a gado, ko ina ta kuka, ko ina ta guduwa ko mene da mene, ƙai! In na tuna akwai wani lokaci haƙori na ya dameni, to wallahi na ji zafi sosai ban ji ɗaɗin kai na ba. Banma iya cin abinci ba, idan ina jin zafi ko to ba na iya cin abinci.

To wa yake so zama a ƙauye? To ni ban san wa yake so zama a ƙauye ba, ni ai ban ma yi girma a ƙauye ba. Ban lantana a ce wai ina son zama a ƙauye, ba na son zama a ƙauye. Ban lantama me zai sa in zo na ƙauye. Ƙauye da akwai wahala. Ni birni na fi so wahalan birni shine kuɗi. In kana da kuɗi za ku so zama a birni. To amma in ba ka da kuɗi to sai ka zo na ƙauye, ka yi ta noma da su gona. Ni ban iya noma ba, bamma ta ba yi noma ba.

Eh ina saya hulla sosai. Ina saya hulla sosai sabada kaina summana idan na rufe shi kaman zan je wani wuri bana so in yi kitso sai kugan na sa mai hulla ko zan je ko zan yi bacci ina sa ma kaina hula saboda ka kitso da na yi ya fita kai ya yi soho da su wuri kaman yanzu ma na sa hula a kaina. Jiya ma na siya wani bakin hula.

Ina amfani da waya iPhone ake kiranshi ban san ko kuka san me ake kira iPhone ba irin da yake da iPhone kuma kala ɗin kala na ja ne jan kala ne shi nake amfani da shi. Sai na siya shi yaushe ma? Shekaran nan da muka shiga wannan shekara ko a wata na biyu a rana na biyu na siya wato shekaran nan da muka shiga shi na siya a rana na biyu saboda ni ina son iPhone sosai.

Irin fure da nake so shine rose fure. Ban san ko kun san irin fure in nan ba wani rose haka ake kiranshi to sunan da ake kiranshi kenan. Rose fure irin fure da nake so kenan saboda kalan shi kuma da kamshin shi. Yana da kamshi mai kyau, kamshi kuma mai ɗadi sai kuga na sa a ɗaki na sai naasa ruwa. To kamar yanzu ma na sa shi a ɗaki na kuma na sa mai ruwa saboda, saboda kai ya lallace zai tsaya sati ɗaya.